Wane irin kaya aiki kafi so? A'a, ɗan aikin da na fi so shine in samu labule mai kyau, in samu labule mai kyau, in samu ɗan wardrobe nawa, ɗan dama-dama, in samu sauti, kayan sauti, kayan sauti kaman ace home tiyata nan, mai zafi, shiken pa da ɗan taburma na na ɗaki, an wuce wajen wallahi. Irin, wancan shine irin kayan daki da na fi so.

Ah, tufafin da na fi so gaskiya a ƙaƙalla, na fi son tufafin auduga akan siliki. Don number one, na ɗaya shi ne audugan ya fi tsada kuma yafi kyau. Kuma ni kam awuje na kam yafi mun tufafin auduga ko yafi mun kyau wallahi akan siliki. To in za a bar ni yanzu kam nafi son awon tufafin auduga harga allah akan siliki.

Yaya jadawali aikin ku yake? Jadawali aikin namu yadda yake ai akan tsare-tsare yake ai inda ya je jadawalin aiki ne. So kowane aiki yana so ya bi shi tsare-tsare. Jadawalin aikin mu shine akan a bi shi aiki tsare, ya ka bi shi a hankali, a hankali kuma sai a bi shi kuma tsare. Za-za su iya samu abin da ake fi so.

A wane irin yanayi na fi so? Irin yanayi da na fi so shine yanayi wanda babu damuwan komai. Ina kusa da ibada, ina yin ibada na akai-akai. Dangantakana da Ubangijina yana, yana kusa. Kaga, to na fi son irin wancan yanayi. Irin wancan yanayi kam shine na fi so. Irin yanayi wanda bazan damu kai na ba kuma kusanci na da Ubangiji na kuma. Haka ne, irin wancan ne na fi so.

Irin wasan da nake so yin wasan ɓoye-ɓoye. Na gan yawancin ma wasan ɓoye-ɓoye ko wasan guje-guje. Shi ma ina so yawancin wasan. Yawancin wasan, gaskiya shi ma yana da kyau wasan guje-guje ko, ko wasan ɓoye-ɓoye. Ina so yawancin wasan tabas. Don duka yaranta ne dai a waje na, duka yaranta ne a waje na kam. Shiyasa ke ɗansa.

Yaushe nike cin abincin dare? Tabbas, wannan babban magana kenan. An yi a wajen abincin dare kuma ba na gani shi wani abu. Da yamma ina cin abinci, da yamma irin karfe bakwai, shida bakwai, takwas ina cin abincin dare na. Amma kasan ni irin kalan aikina nawa in nan, to babu tabbas lokacin cin abinci. Ni ko wane lokaci ina cin abincin dare, ko cikin dare ko irin ni ko wane lokaci ina cin abinci ko karfe shabiyu ma ina ci, ko karfe daya ma ina cin lokaci. Gaskiya, ban da wani lokacin cin abinci na dare. Ni kawaj ko wane lokaci ci nake yi. Gaskiya.

A'a ni kam jurewa borkonu bai ya jika. Don me ya sa na faɗa aka shine, mu lokacin da muka taso, maman mu ta koya mana yanda za mu ta jurewa ma borkonu. Har tun muna ƙanana muka saba da shi. So yanzu baya zamo a wajen mu yanzu kam baya mana wani illa ko wani abu. Ai ni kam abinci in babu borkono kai, in babu borkonu ai abincin baya mun dadi. Gaskiya abinci kam ko in babu borkono ni kam baya kai mun. Dan tashi ne kamar ina cin wani abu daban. Wallahi tallahi. Abinci in gaskiya in babu yaji a abinci gaskiya ni kam bana jin daɗinsa. Muna iya jurewa sosai. Mu kam ba matsala bane a wajen mu.

Yaya kuke, yaya muke sadarwa a wurin aiki? Ah to, yanda muke sadarwa a wajen aiki ba wani abu ba dai, ba wani abu bane da yawa. Yanda muke sadarwa a wajen aikin mu karshi ne na ɗaya, dangantakar aikinka, na ɗaya ke nan. Na biyu, mu'amala da mutanen da kuke aiki. Yanda kuke mu'amala, yanda kuke saduwa. Saduwarku yana kasancewa wajen, wajen fatal awa haka lokacin kaman Juma'a da sauran su.

Assalamu alaykum. Yanda nake, yanda nake kiyaye kalman sirri shine na ɗaya, ƙasan sirri innan abu ne wanda babban abu ne kuma a wayenmu. Kuma a ɗabi'armu kuma kamar a addinin Islam, sirri abu ne muhimmanci sosai wanda ba ma wasa da shi. Toh shi yasa ka ga sirri, maganan sirri, inda maganan sirri ne kam magana ne wanda amana ne. In kika ga ko in kaka ga mutum ya baka sirri, kalman sirri, kalma ne wanda, kyau kalman sirri shine cika wa. Ko ba haka ba? Toh ya sa mai shi ya cika sirrin din.

Irin fim da nake son kallo shine kamar epic fim dinna, kamar fim na me ake cewa nema, fim na action, American fim haka, shima ina son kallo irin wancan fim. Kuma kaman nafi son kallo fim na action, action fim ko in kalla fim na soyayya, hmm.

A'a, murya na kam tana da ƙarfi, a'a ƙarfi sosai. Dan saboda me yasa na ce, murya na tana da ƙarfi dan saboda ni namiji ne ko kuma namiji kuma ba san sa da wani muryan, murya hankali ba kaman na muryan mace ba a'a. Muryan namiji shine murya mai ƙarfi. So ni kam awaje na murya na tana da ƙarfi. Indai wajen gefe kaman a ce murya hankali, hankali. Wancan a hankalin nan muryan mata ne a hankalin nan. In ka ga mutum yana namiji, yana namiji gaskiya, harga Allah, murya na ba a hankali ba ne. Murya na da ƙarfi yake, ƙarfi ma sosai fa. Shine, shine wannan shaida wai wannan namiji ne. Muryan namiji haka yake, mai ƙarfi ne muryan namiji.

Eh ina son kallon wata da dare. Ina son kallon wata da dare saboda ka san wata abu ne wanda in dai kyau ne kam, yana da kyau. Jama'a hausan ma gashinan dai bai gama nuna ba amma haka zamu taf-taf, haka za mu tayi. Ina son kallon, ina son kallon wata da dadddare kam, yana da kyau.

Matashin da nake amfani da su na yi kaman sun kai kaman guda shida, guda shida nake amfani da su matashi ko. Ina amfani da su wajen aikin gona kuma ina amfani da su wajen aikin, amfani da su na yi kaman guda bakwai ko guda takwas, tabi mu ce gaba ɗaya kam har su kai goma. Kowai in ce kawai guda goma kawai nake amfani da su.

A babban magana yina. Inda nake shaƙatawa lokacin hutu na shine ina zuwa bakin kogi. In ban je bakin kogi ba, na je inda ake kallon ƙwallon ƙafa, wasan ƙwallon ƙafa. Wajen wasan ƙwallon ƙafa. In ba wajen wasan ƙwallon ƙafa ba, na je bakin ruwa. In ba wajen bakin ruwa kuma ba, na je inda ake kallon cinema kenan. Wanna abubuwa guda uku nan da na faɗa sune inda nake shaƙatawa lokacin hutu. Ko in zo.

Sa'o'in da nake kallo a waya, a wayata zasu kai, zasu kaimun guda bakwai ko guda takwas. Sa'o'in kenan nake kallo a wayana, zai kai kaman guda bakwai ko takwas, har ga Allah. Musamman kaman YouTube nawa awaya ko wani app kamar haka.

Ah nikam, nine, ai nine litafi din ma, indai karatu ne kam ina son karanta littafi, littattafai sosai ba. Littafi na karanta suna dayawa ma, amma littafi kam, littattafai ina son karanta wa sosai. Kaman ina karanta kaman na ɗaya, "For the love of power", na biyu kuma "Laws of Seduction", na uku kuma, na hudu kuma "Art of Islam", na huɗu kuma, na suna na su kala kala daban daban. Indai karanta littattafai ne gaskiya ina kokari ba dam, ba laifi. Allah, ina karantawa ba laifi.

A kai gaskiya kun burge ni da wannan tambayar naku. Irim aikin gida da nake yi shine na ɗaya, a kullum in na tashi ina ɗiban ruwa a gida. Dan ina da iyaye kuma matana ba ta iya duka gama ayyukan na gidan gaba ɗaya. So a ko wane safiya in na tashi ina yin, ina ɗiban ruwa a kullum. Amma kasan ɗiba ruwa kuma aiki ne a gida mai muhimmanci. Dan babu ruwa a gida gaskiya akwai damuwa ko ba haka ba? To a kullum kam ina ɗiba ruwa. In na ɗiba ruwa shi ma wani abu ne, shi ma wani aiki ne a gida wanda nake yi kullum kullum. Kuma ina samu in goge musu mai ake cirewa, mai ake cirewa, in goge musu winduna namu.

Tabbas, a nan wuraren mu akwai gidan abinci kala kala, gidan abinci kala kala. Amma, in a waje na irin gidan abinci da na fi so shine Shoprite. In ban je Shoprite ba, zan je Tasty Bite. In ban je Tasty Bite ba, zan je Arewa Restaurant. Ha kinga gidajen abinci nan da na kirgo muku gaskiya, sune gidajen abinci da na fi so sosai. Dan saboda ina jin daɗin abincin su sosai kuma suna gamshe da ni indai na cin abinci. Kuma abincin ne wanda in na fara ci ina samu gamsuwa sosai. Ya sa ina son cin abincin gidan Shoprite ko na ci Arewa Fast Food ko Arewa Restaurant ko wani irin.

Umm, nawa takalmin da nake da su? Takalmin da nake da su aƙalla gaskiya sun kai guda goma sha uku, goma sha huɗu. Don ina da boot, boot na sojoji kaman kala, kala shida. Ina da takalmi kuma kaman tsawo, kaman palms kenan. Ina da kaman tsawo kaman guda uku. Nawa kenan, tara kenan. To ina da normal slippers, normal slippers ina da kaman guda biyu, goma sha ɗaya. Ga, ga canvas na kuma canvas guda biyu. Nawa kenan? Goma sha uku. Takalman da nake da su gaskiya ace gaba ɗaya gaba ɗayan su ina da takalman kaman guda goma sha biyar a nan gida na. Kuma dukkansu ina amfani da su. Dukkansu kowa da ranan sa. Inde zan je wajen aiki ne nashi daban. Inde na dawo daga aiki zan fita irin anguwa. Wancan ma daban ne.

Eh, ina ce ma manufofin tallace-tallace don saboda ni ɗin ma ba a bar ni a baya ba da saboda in da, in da kasuwanci ne. Tallace-tallace zai fara akan waye mutumin ya fara yin kamar kasuwanci kuma kasuwanci kuma dole sai da tallace-tallace. Kuma ina da, ina da buri kuma nima a yau ko a gobe zan samu nawa.

Yanzu haka ma da nake magana ma da kuwa haka, yanzu haka ma da nake yin recording ɗin ma, show ina yanzu. Wallahi, tafarnuwa ne a bakina yanzu. Tafarnuwa kam ina ci sosai. Sosai, sosai ina cin sosai. Har gaAllah, ina cin tafarnuwa sosai bale.

Aaa, kai kunna kandar in nan fa gaskiya a gida mu bama kunna kandar a gida. Don ya jima an gama yayen. A wajen kam mu yanzu kam an gama yayin. Bama wani kunna kandar yanzu a gida. Lokacin da muka tashi ne lokacin muna ƙanana. Shine tabbas bazan manta ba. Lokacin iyayen mu Zakaga muna zuwa mu siya kandar. Wannan magana da nake muku yanzu zai kai, zai kai shekara ashirin da biyar zuwa takai ka talatin. Lokacin da mun fita shi muna ƙanana mun tashi a gida wanda akwai kandir ana, muna ana aikan mu mu je mu siya kandir in nan zo a kunna a gida. Wannan magana nake gaya maku shine maganan ya kai kusan shekara talatin yanzu. Amma a zamanin nan yanzu gaskiya ni ma ya jima da naga kandir din nan. Har ga allah kandir kam ya jima da naga kandir. So a gaskiya tambayan naku din nan ko ina kunna kandir a gida gaskiya bama kunna wa gaskiya bama kunna kandir. Har ga allah bama kunna wa. Don a wajen mu tsohon yayi ne kuma ga nan an ci gaba sosai rayuwa ta ci gaba mutane an bi zamani zamani kuma duka abubuwan nan an watsar da shi. He dai indai mutum zai wani abu kaman na gargajiya. A cce in akace abu na gargajiya a cikin irin. Ni lokacin da naga kandar in nan ma lokacin a gidan safi irin gidan da ake yi safi safi, safi safi haka. Masu safi ko su ne naga musu suna, suna amfani da kandir din nan. Amma gaskiya ya jima da naga kandrr ma a ido. Wallahi Tallahi ya jima da naga kandir a ido. Don a waje a wuraren mu nan gaskiya babu amfani da su an bari yayin su.

Tsintsiyar kam tsintsiyar kala kala ne, amma ni irin tsintsiyar da muke amfani da shi, irin tsintsiyar, tsintsiyar gargajiya ɗinnan ne muke amfani da shi. Wanda ake samu daga wajen bishiyar kwakwa ko. Akwai wani irin tsintsiyar muke amfani da shi, irin na bishiyar kwakwa. Daga bishiyar kwakwa ake samun shi asalin tsintsiyar.

Wannan tambayar nan, na ji dadin tambaya nan sosai. Gaskiya, inda nake kula da gashina gaskiya ba laifi ina kula da gashina. Na sauda, na ɗaya, ina amfani da man gashi. Man gashi nake amfani da shi. Man gashi ina amfani da kamar Pure Black ko amfani da Black Booster. Okay, kaga gashin namun nan kuma nake yi. Gashi nan nawa, yana ci mun kuɗi sosai. Aƙalla a shekara ina kashe kamar dubu talatin zuwa dubu hamsin ma gashina. Haga Allah, ina ɗan zuwa in wanke gashi.

Yaushe nake hutawa a wurin aiki? To wannan musamman muna da asalin lokacin hutu a wurin aiki kamar zuwa lunch kenan, ƙarfe goma sha biyu muna zuwa hutu a wurin aiki. In ba mu je ƙarfe huɗu ba in ba mu je ƙarfe sha biyu ba, za mu je iri ƙarfe tara na safe. Dan wurin aiki na muna fitowa da wuri ne a wurin aiki na. So in muka fito kamar ƙarfe bakwai muna wurin aiki, ƙarfe bakwai nan sai in ƙarfe tara goma yayi, za mu samu waje mu samu muyi leg stretch ana kiransa leg stretch da turanci kenan. So in muka je muka yi leg stretch wannan, bayan leg stretch wannan kuma bayan awa biyu uku kuma ƙarfe sha biyu, za mu ƙara kuma fitowa hutu wurin aiki. So aƙalla dai muna fitowa wurin aiki, muna fitowa hutawa a wurin aiki so biyu, ƙarfe tara da ƙarfe goma sha biyu na rana. Wannan sune lokutan da muke hutawa a wurin aikin mu.

Me nake yi lokacin da na kamu da mura? A lokacin da na kamu da mura, ka san mura in nan wani abu ne wanda in mutum ya kamu da muran nan yana rikitar da mutum. Amma ni dai ba zan faɗa na mutane ba, nawa dai zan faɗa. Yanka kaga a nawa dai lokacin da na kamu da mura, idan na samu na sha magani. Dan maganin mura gaba yana sa, yana sa wannan jiyon ido ido. Kuma yana sa dizziness. So in na sha maganin mura kai gaskiya samu wa, samu nake zuwa inji in samu wurin inyi bacci in dai ina so maganin ya mun aiki. Dan in ba haka ba in na sha maganin mura ban je nayi bacci ba, abun zai dame ni sosai. Yana damuna sosai maganin muran nan. So abin da nake yi lokacin da na kamu da mura shine zan samu in sha magani. In na samu na sha magani, sai in samu in je nayi bacci. Dan saboda me yasa zan yi bacci, zan yi bacci dan saboda in samu maganin ya mun aiki. Dan in ba haka ba, in na sha, in na sha maganin mura ban yi bacci ba, zan taje ajijiya ne a idona kamar zan fadi. Zan tajin wani iri iri ne. So aƙalla dai abin da nake yi lokacin da na kamu da mura shine in na sha maganin muran, zan je nayi bacci ne. Shi ke nan. In nayi bacci kawai shi ke nan an wuce wajen. Ni a waje nake nan fa. Ka san kowa da irin jikinsa. Kowanne irin yanda ya saba. Ni yanda magani yake mun ke nan a jikina. Dan maganin mura yana sa ni ajijiya sosai. So kyansa kawai in samu waje in je nayi bacci. In nayi bacci kuma Alhamdulillah zan samu lafiya.

Babban magana kenan, safa kuma ai mune safa ai. Mu kullum muna cikin safa. Ba maganarka ke so ba? Haka zamu tayi. Wallahi haka zamu tayi. Safakan. Kullum nine a cikin safa. Ka san takalmin ne, mutum ya sa takalmi ba safa wannan bazai yuba. Kaman matana ke nan, ita kullum tana cikin safa. Ina sanya safa kullum wallahi, harga Allah ba laifi. Safakan muna sanya wa Allah yayi. Abin da ya sa nace muna sanya safa kullum saboda in ranan zan ji kullum, in ban sa safa ba bazan iya sa boot ba. Koba haka ba maganar gaskiya ba In ban sa safa ba bazan iya sa boot dinnan nawa ba. So safakan ina sa safa kullum kullum. Ya sa ina da safa wannan, safan nan ya fi, ya fi goma. Kai me goma ma, ya fi ashirin. Safa da nake da shi kawai wallahi ya fi ashirin. Saboda ana sawa ne kullum, kullum, kullum.

A'a tab, Ai mu ne iyayen, mu ne ƴan wahala ai. Indai wajen tafiya ne kam kullum kam ina iya tafiya kilomita talatin zuwa arba'in da ƙafa. Wallahi wallahi. Kun ga na muku rantsuwa ko? Wallahi tafiya kam yana cikin jikin mu ne, an saba mana da shi. Don a nan wajen a wuraren mu nan, a nan wuraren mu nan gaskiya an saba mana da, da tafiya da ƙafa. Na san soja kuma, kuma a haka ɗin kuma na je na yi wani kosa-kosai na, na sodoji kosa-kosai. Amma abu ne wanda indai tafiya ne kam, indai tafiya ne kam. Wancan Allah ya bamu kam muna ni kam zan iya tafiya kilomita da ƙafa fa, da ƙafa. Zan iya tafiya da ƙafa kilomita hamsin zuwa sittin. Don tafiya baya bamu wani wahala gaskiya. Abin da ya sa na cika tafiya baya bamu wahala saboda ni soja ne kuma mun saba da shi. Haka. So indai wani maganan tafiya ne, nawa ne indai wani tafiya ne da ƙafa, ni kam ba, wancan baya, wancan baya tayar mun da hankali. Don tabbas kam tafiya da ƙafa ni kam nisa tafiya da ƙafa bana ganin wani tafiya ne. Don da shi muka tashi. Ko lokacin ma da muke training ma a kullum, a kullum kowane safe sai mun je muyi leg work na kilomita talatin da ƙafa. Kilomita fa kilomita na talatin muke tafiyar da ƙafa. Ko wani rana, ko wani safiya, ko wani safiya kusan a wata shida. To kaga indai tafiya ne kuma da ƙafa bai bamu, baya bamu wahala. Kuma da muka zo muka yi pass out kuma muka zo muka kallama training muka zama soja kuma bayan haka da waƴansu lokaci, na zo na samu na je irin kosa-kosai na sojoji a jaji. Na je kosa-kosai nan a jaji. Na je na yi wani course ana kiransa tracker. Sunan course ɗin kenan tracker course. Tracker course ɗinnan kuma a can ne kuma aka je ba a bayan rigar mu za a yi abin da ake kiransa porch cola. Porch cola ɗinnan kuma za a sa maka dutsuna ne a baya. Da dutsunan nan a cikin a bayan ka ɗin nan za muyi ta tafiya kilomita, kilomita kusan talatin, talatin da biyar, kilomita hamsin a rana. Duka wai cikin training, duka wai cikin training ake mana. Ka gani? To indai tafiya ne da ƙafa wallahi ba wancan baya ɗaga mun hankali. Wallahi baya ɗaga mun hankali. Tafiya da ƙafa ina iya tafiya ma kilomita sittin, harga Allah. Wancan ba damuwa bane ba gaskiya ba ma samun wani damuwa a wajen tafiya.

Umm yanayin, yanayin aiki da na fi so shine irin, na fi so gaskiya na fi so gidan sama. Wallahi na fi so gidan sama don saboda me yasa? Gidan sama in ma na fi so irin kaman, kaman irin two, two storey ko one storey in nan gaskiya irin kaman bele, kaman bele biyu ko bele uku. Gaskiya shine yanayin daiki da nake fi so.

Wane wasa kake, wane wasa kake son yi? Wasa da, da nake son yi shine wasan, wasan tuƙi. Eh gaskiya ina son wasan tuƙi sosai don saboda abune wanda na tashi da shi tun ina ƙarami. Tun ina ƙarami baba na ya, baba na shi ma asalin sa ma direban mota ne. Direban mota kuma ya kure sosai kuma har ya karɓa, har ya karɓa medal akan tuƙi. So kaga wasan tuƙa mota ne gaskiya nake, nake so sosai. Don saboda akan naga na ta, haka na tashi da su. Eh na tashi ne tun ina ƙarami na tashi da son wasan, da son wasan yin tuƙi. In bai yi wasan tuƙi ba zan yi wasan, zan yi wasan guje-guje.

Eh, tabbas kam ina fatan samu in siyawa sosai, don saboda, ni a waje na abu ne mai kyau. Kuma yana ƙara lafiya ma mutane. Toh ka ga indai, fatan sa, inda fatan samu abu ne kuma kowa yana son fata ya samu abun wanda yake so ko ba haka ba ne? So ni kuma a waje na kuma ina son samu sanyawa sosai.

Aaa, wannan tambayan naƙo tambaya ne mai kyau kam. Eh, ina ba da shawara a wurin aiki dan saboda me sana faɗaka irin kalar aikin mu ne, irin aiki ne wanda dole sai mutum ya ba da shawara. Kuma ka gan shawaran nan kuma ba lallai ba ne ayi amfani da shi ko ba lallai ba ne a ɗauka. Amma in dai shawara ne, wannan tabbas ne duk aikin zamu je muyi, saboda a ce in zamu je wani abu kaman clearance ko sharan daji ko wani abu, dole gaba yanmu da muke waje sai mun ba kan mu shawara, shawarai. Zamu ba kan mu shawarai wanda aka zo aka bada kowa sha-- in kowa ya bada shawararsa sai a zo a haɗa shawaran in nan sai ayi amfani da wanda kowa ya zaɓi da shi. A nika muna bada shawara a wajen aikin. Ba irin aikin wai wannan shawara sai mutum ɗaya ba a. Irin aikin ne kowa zai bada shawara wanda aka zo, aka zo, aka zauna aka ga wannan zai yi sai ayi aiki da shi.

Eh nikam ina shuka tsire-tsire a gida, saboda abune wanda mun tashi da shi tun a gidanmu. Ko ba haka ba ne, maganar gaskiya kuwa, abune wanda mun tashi da shi a gida, tsire-tsire, shuka tsire-tsire a gida, abunewan da mun tashi da shi tun muna ƙanana. Ko da na zo na yi girma namu, na samu gida na na kaina ma da iyali na ma dukkan mu ma, ba mu daina ba. Har yanzu dai muna a kan yi, muna a kan shuke-shuke. Har yanzu muna a kan shuka tsire-tsire a gida. Ba laifi gaskiya har yanzu, har gobe, har jibi, in dai ni ne ko har gobe wallahi, har gobe ina shuka tsire-tsire a gida. Saboda yana taimaka min wasu abubuwa kuma yana ɗan, na samu yana, yana cire mun ƙewa. Kin gane yana cire ƙewa? Ina ce abu yana cire mun ƙewa shine gaskiya, yana ɗan samu, yana cire mun ƙewa kuma abune kuma wanda mun samu, abune wanda yana cikin jininmu, mun tashi da shi ne tun muna ƙanana.

Ah wannan babbar magana ne. Me nake sayar daga kasuwa? Hmm wannan ai ko lokacin mara kwaba ma muyi record in nan ma bazai ishe ni ba. In dai kana, in dai kuna so in gaya muku abin da nake saya daga kasuwa. Amma da ɗan ƙaramin lokacin nan da aka bani ina zan ɗan faɗa muku wasu abubuwa dai. Na ɗaya, na ɗaya ina kayan abinci. Na ɗaya ina zuwa saya kayan abinci a kasuwa. Ina zuwa saya kayan kwalliya a kasuwa. Ina zuwa saya kayan sawa tufafi kenan a kasuwa. Ina zuwa sayan, ina siya a kasuwa. Wallahi komai ina siya a kasuwa. So in kotun bai ne wai me nake saya daga kasuwa. Ko yau ma na je kasuwa yau amma kun san me na je a kasuwa? Na je na yi refilling gas namu ne. Okay? Bayan haka kuma jiya na je kasuwa na je na samu na siya takalmi ma kaina. Na siya riga jallabiya kenan ma kaina a jiya kenan fa a kasuwa. Kuma na samu kuma na je na siya me ake ce wa? Maganin soro, gidan soro. Gidan soro ana kiransa da turanci ana kiransa mosquito net. Shi ma jiya na siya shi a kasuwa. Ga wannan abun kuma da na manta in faɗa muku. Ehm fitilan, fitilan kwai. Fitila eh shi ma jiya na je jiya ma na je kasuwa musamman na siya. Don wanda muke amfani da shi bai da, ya zo ya faɗi ya lalace. So shi ne jiya na je kasuwa na je na siya su. A kalla dai me kake saya? Abin da nake saya daga kasuwa don wurarenmu nan ba mu da inda kaman irin ɗan irin shaguna wanda ake ɗan saida abubuwa babu. Sai dai mutum ya je kasuwa. Kasan kuma haka yau wa takara mun ta jiya mu na siya kaza a kasuwa. Ya.

Kayan aikin da muke amfani da su wajen aiki shine, kin san aikin kala-kala ne. To kuma a nan wajen kuma ba ku faɗa mun wani irin aiki ba, wani irin kayan aiki ba. Mu a wajen mu, a wajena kan irin aikin da nake yi zai zo, irin aikin da nake yi ne zan faɗa muku. Waƴanda kayan aiki muke amfani da shi na ɗaya, muna amfani da rediyo. Bayan rediyo irin walkie talkie ke nan ko handheld rediyo ina amfani da shi. Bayan rediyo kuma muna amfani da drone, irin kyamara innan wanda yake da fanka. Bayan drone kuma muna amfani da visa, kayan wifi. Bayan wifi kuma muna amfani da kwamfuta. Bayan kwamfuta kuma muna aiki da, da gasunab dai kala-kala abubuwa ne.

Eh, ina iya ɗaure kulle kam ba laifi. Ina iya ɗaure kulle fa bada. Ni kam, inda kullin gyaɗa ne ko kullin suga, kulli dai ina iyawa. Tun da ni ba yaro bane, zan iya de. Zan iya ɗaure, zan iya ɗaure kulli sosai ba laifi. Kulli amma daban daban ne aiko. Oh, inde a waje nayi kam. Kulle kam ina iya ɗaure kulle. Wannan bada muwa ba ne. Mawa ba wani wanda za a koya ma mutum ba Mutum zai tashi da shi ne yana gani, yana gani, yana gani har ya zo ya iya.

Eh, abincin gaskiya muna raba abinci, muna raba abinci da mutane amma sai in ya kama. Ban, ban san ko kun gane in ya kama ba. Muna rabawa mana, muna raba abinci da mutane. Amma musamman dai abincin wanda mutum ya siya a gidansa ba abu bane wanda ana rabawa. Amma in aka ce wai raba abinci kuma ana raba, ana raba abinci ka, ana raba abinci. Abincin da na siya, Se dai abinci wanda in za mu ci abinci a gidanmu akwai wanda za a iya raba a ba almajirai. Muna ba almajirai abinci, muna ba maso-so-sofofi mutane kuma abinci kuma wanda in ya muka ci mun ya rage kuma duka muna rabawa. So indai maganar raba abinci ne da mutane kan muna yi. Ana raba abincin, ana raba abincin mu da mutane. Wancan ba laifi bane. Kuma ba wani abu bane wanda a'a ba sabon abu bane. In ka san bangaren addi, bangaren mutanen mu nan a wannan wajen raba abinci ba wani abubuwa bane amma kamar mutanen kudu ba su yarda da wancan abun ba. Amma mu kan Arewa, Najeriya dinnan da muke, raba abinci wannan ba damuwa bane. Muna raba abinci. Wallahi muna raba abinci. Musamman ma almajirai, masu marasa ƙarfi, Gasu nan dai mutane kala kala, magidanci wanda magidanci wanda ba su samu ba duka muna rabawa. Kuma shima yana cikin addinin mu ne wanda indai kana da shi, indai kana da shi kuma wanda kake iya shi, zai iya shi zai ishe ka. Wallahi ana raba abinci, muna raba abinci. Wancan ba damuwa bane a wajen mu.

Wayar, wayar na yana cikin ajiya. Wannan tambayar na ku gaskiya, ni bangane da tambayar na ku namba akan wayar na ko yana cikin ajiya, a wayar na baya cikin ajiya kam. Eh amma inda rayuwar ta yi wahala yanzu, inda rayuwar ta wani, wayar na yana cikin ajiya fa. Dan saboda abun da abun da ya sa na faɗa wayar na yana cikin ajiya shine in na zo na talauci shima wani abu ne wanda zan iya ɗauka biya bukata na da shi. Ko ba haka ba, to wayar ka ko wayar na ko wayar ko wayar ta duk wanda ka faɗa eh nikan yana cikin ajiya kam a waje na. Yana cikin ajiya. Don komai da ranan sa.

Wane malami kake fi so? Malamin da na fi so ai su na da yawa. Akwai malamin addini, akwai malamin karatuna kuma akwai malami kuma na asalin addinin mu. Akwai kamar Malam Sheik Ja'afar, akwai Malam Kabiru Umar, akwai Malam Albanin Zariya. Ga su nan duk kala kala, malamai kala kala duka, amma duk wanda na fi so shine Malam Kabiru Gombe. Abin da ya sa nake son Kabiru, Malam Kabiru Gombe don saboda shi in dai akan wa'azi ne kan maganan faɗan gaskiya. To Malam Kabiru gaskiya yana burge ni. Yana cikin, yana cikin malamai da na fi so. To Malam Kabiru yana cikin malamai da na fi so. Gaskiya.

Umm, tab. Abincin gargajiya da na fi so shine na ɗaya, suna da yawa fa, suna da yawa. Amma bari in taya in kaya muku. Na ɗaya ina son tuwon masara da miyan taushe. Miyan taushen nan aka ce shine miyan yakuwa ko? Shi ne yakuwa da gyaɗa ke nan ko? Akwai wani ganye ana kiransa yakuwa. Shi ne yakuwa da gyaɗa ake hadawa. Yakuwa da gyaɗa. Kaga ina son tuwo da miyan taushe. Bayan tuwo da miyan taushe kuma ina son tuwo kuma da miyan kuka. Amma miyan kukan nan a sa masa manja. Manja, in manja, manja ya kama. A samu manja. Ai a samu manja kuma a samu irin busashshen kifi in nan, haba malam. Sai a zuba a kai. Amma ni na fi son miyan kukan nan wanda za a yi, amma miyan kukan nan na fi so miyan kukan nan wanda za a sa masa manja. Sai a zuba a kai. Amma ni na fi son miyan kukan nan wanda za a yi, amma miyan kukan nan na fi so miyan kukan nan wanda za a sa masa manja. Hmm, bayan wancan kuma ga miyan kuɓewa. Kaga miyan kuɓewan nan kuma, kuɓewan kuma busasshen kuɓewa fa. Busashshen kuɓewan kuma shi ma a sa masa manja da yawa. A sa masa kayan tumatur da su pepe, a sa yaji ya, ya, ya kamu. Akwai wani abinci kuma, akwai wani kalan abinci kuma ana kiransa zogale. Ana kiransa zogale. Yauwa. Haka wancan abincin nan ina samu abincin nan haba malam. Da turancin ana kiransa moringa. Ganyen ke nan wato miyan ganye zaifi daɗi sosai. Haka moringan nan, zogalen nan, ya kamamu zogalen nan, aka, ya kamamu ganyen zogalen nan aka samu gyaɗa. Ai a samu manja kuma a samu irin busashshen kifi in nan, haba malam. Sai a zuba a kai. Amma ni na fi so miyan kukan nan wanda za a yi, amma miyan kukan nan na fi so miyan kukan nan wanda za a sa masa manja. Hmm, bayan wancan kuma ga miyan kuɓewa ɗanye haba malam ai tafi shiga. Haka miyan kuɓewan nan kuma, kuɓewan kuma busasshen kuɓewa fa. Zogalen nan ya sha haɗi fa. Busasshen kuɓewan kuma shi ma a sa masa manja da yawa. A sa masa kayan tumatur da supepe, a sa yaji ya, ya, ya kamu. Yauwa. Haka wancan abincin nan inna samu abincin nan haba malam. Bayan haka kuma akwai wani miya ana kiransa miyan karkashi. Da turancin ana kiransa moringa. Wato minyan zogale kenan da hausa ganyen ke nan. Miyan yaji ɠyada haka moringan nan, zogalen nan, ya kamamu zogalen nan, aka, ya kamamu ganyen zogalen nan aka samu gyaɗa. Aka nika gyaɗa. Idan aka samu wacce taniya miyan habawa aka samu tumatur. Danta aka markaɗensai tabada abunda ake so aka samu tumatur aka samu albasa haba malam. Ai kanaci kana jin daɗi wallahi. Ya kamika, ya kamaka zogalen nan, hmm. Zogalen nan kuma aka maka zogalen nan sai a samu tuwo, tuwon masara wanda ya yi sanyi. A sa masa manja. Manja ya kama sosai. To guda biyu kenan. Na uku ɗin kuma shine a samu miyan kuka. Hazo ka samu zogalen nan haba malam. Samu haɗi, zaka sha haɗi sosai. A samu man shanu a sa. Wallahi shima ba laifi ne. A sa masa manja. To haka wani kalan abinci na gargajiya kuma wanda na fi so ke nan. Ya kama, ya kama mutum dambun zogalen nan. Haba malam. Miyan karkashi nan amma bana iya cin miyan karkashin nan in ba mama nane tayi ba. Dambun, dambun zogalen nan a sa masa albasa enough. Ya kama sosai. Mama nan ne kawai zata mun miyan karkashi wanda haba. Ina samu miyan karkashi nan, samu tuwo, tuwon masara haba. Kokuma tuwon shinkafa kawai sai loma kawai zaka ci jiƙai. So yanzu kam na kirga abincin gargajiya kaman guda huɗu ko. Bari in ƙara lissafa muku kuma. Na ɗaya shine tuwo da miyan taushe. Na biyu shine tuwo, tuwon masara kenan da miyan busasshen kuɓewa. Amma busasshen kuɓewa kuma a sa masa kifi. A ko ba kifi ma, ya wadatar.

Eh wani irin nama kake fi so? Wane irin nama nafi so? Irin naman da nafiso shine asali na ni ba, asali na ni ba mai son nama bane, ba mai cecece irin nama ba a asali na. Naman da nake ci in bai wuce naman sa ba ko naman in ba naman saniya ba ko in samu naman tunkiya, naman rago kenan. Bayan naman rago sai in samu naman kaji. Kaga namomin kai nan naman guda uku nan. In ba saniya ba, shanu to in samu naman kala guda uku nan. Dan ni asali na ni ba mai cin nama bane kuma. Ni ba wani banda irin kuɗaikuɗai nama nama nan ba. Duk lokacin da naji kuɗaen nama kuma Allah ya hore mu ina da kuɗi, ga naman da nake zuwa in saya. Zan je in saya naman, naman rago zan je in saya. Ko nan nawa ne zan saya a waje in ci, in ci, in ci har sai na, har sai ya ishe ni ci kenan. To ni bana iya cececece wai nama nama a'a. Dan ba mu tashi da shi ba. Irin kamar irinsu namomin dajin nan dukkani bana so. Kaga naman in ba naman shanu ba ko naman rago ko naman kaza, kaga abu naman guda uku nan. Ai bashi ba gaskiya. Bana cin wani irin nama kuma. Irinsu naman jejin nan ko wai su naman maciji ko a'a nikan ko naman akuya. Bana cin naman akuya nan saboda yana min wani wareware a baki ne. Sai ko wanda ya iya dafawa amma nikan, ni na ɗiga muku namomin da nake so. Irin nama irin naman da nake fi so shine naman shanu. Naman shanu aka soya mun shi ko aka mun dambu. Mhm. An ka soya mun ko aka mun dambu ko kuma ko naman rago. Ban samu naman rago ba sai in samu naman kaza. Mhm. Kaga kalan naman da nafiso kenan. Bayan su kuma gaskiya bana son wani irin nama. Dan ni ba mai cece nama bane. Ni ban tashi da wani kuɗainkuɗai ba. Ni banda kuɗainkuɗai nama. Kiysan in naji kuɗaen nama a take zan je in ci har in kashe kuɗaen da nake ci. Kaman shekaran jiya in samu na ya dawo daga tafiya, na kai kusan wata huɗu ban ci nama ba. Naman da nake ci wani irin, wani irin bana cin nama ma. Amma shekaran jiya idan na dawo kawai na je na samu na rufe ido kawai na siya kaza. A ka yankamo aka pipite, aka, aka pipige abun, aka gyara naman har aka na kawo gida matar nan ta samu ta soya mana naman. A ka soya naman ga ai ka san aka soya naman kuma sai a sa a miya kuwa a'a. Faɗa da muke, faɗa da muke ita kenan. Nace ni ba ranar da wai a sa nama a, a bincika. Abun da ya sa na siya naman nan dan saboda ina da kuɗaen nama ne. So abun da ya sa na siya naman in dan saboda mu zo na ne gaba. Yamma aka soya naman a kawo mu zo nan mu ci har sai abun ya fita mu a kai. Haka dalilin kenan na siya naman kenan shi sakin ga. Ni asali na ba mai cin nama sosai ba. Amma duk lokacin da na, duk lokacin da na ji sha'awan nama kuma ina da kuɗi ina zuwa in siya. Yanzu saka yana da cin naman yanzu na kai kusan wata biyar. Sai kwanan nan shekaran, shekaran jiya kenan na jiya da yau. Shekaran jiya na samu na ci yau, ga ban, ban da kamar yau ma. Yau shine na samu na ci nama har na ji naman ya, ya ishe ni.

Aa, na fi son fensir ko alkalami. A wannan tambayar na kuɗi gaskiyar argalla, fensir dai a wajen, a wajena na yara ne. Alƙalami ne shine asalin na ƙwararre. Ko ba haka bane maganar gaskiya? Alƙalami dai shine na asalin mutanen da sukayi ƙurewa. Fensir kuma, haka ma fensir dinnan kuma irin na yara ne. Wanda basuyi ƙur, wanda basu ƙure ba. Kuma rubutu da alkalami kuma yafi kyau akan, akan rubutu da fensir. Fensir ko a zane ne ma, ko a zane, ko a zane ma alkalami yafi, yafi kyau akan na fensir. Amma kawai amfani fensir ɗin shine nan saboda, amma yanda nayi magana da farko, fensir na masu ƙoyo ne. Alƙalami kuma na asalin wanda sukayi, wanda sukayi ƙurewa ne. Ni kuma, nikam nafi son alkalami akan fensir. Dan ne asali, asalina ne na, na riga na ƙure da ina iya zane. To zanen nan kuma yana son ƙurewa. Idan ka ga mutum yana amfani da fensir kuma gaskiyar argalla bai ƙure ba ne.